Kana tara tsabar kuɗi? Tsabar kuɗi dai da farko idan aka ce tsabar kuɗi, ana nufin ƙwandala ko kuma facika. Su ne wani nau'in kuɗi na ƙarfe, wanda za'a iya ce wa coins da turanci, ko kuma a ce ƙwandala da Hausa. Nakan tara tsabar kuɗi wani lokacin, wani lokacin kuma, ba na tara tsabar kuɗi. Wani lokacin na fi tara, sile sile ko kuma ƙwandala da turanci.

Kana fi son fensir ko alƙalami? Tambaya nan ya kamata ne ta zama ka fi son fensir ko alƙalami? Fensir dai, eh, da shi ake yin rubutu a makaranta, makarantar boko ko ace conventional makaranta. Shi kuma alƙalami ana yin shi amfani da shi ne a makarantar allo. Saboda haka, eh, idan karatun boko ne, na fi son fensir. Idan kuma karatun allo ne, na fi son alƙalami.

Kana fi son kayan zaki? Ko gishiri, ka fi son kayan zaki ko kayan gishiri? Haka ya kamata tabbayan tazo. Da farko dai na fi son gaskiya kayan gishiri musamman, um, irin su dankali, su awara, su yaji da, uh, duk wani abin da dai ya danganci dangin gishiri gaskiya ina matuƙar son shi. Saboda ina son lashi abubuwan da suke da gishiri, sannan kuma idan yanzu abun da suke da sugar ne kamar su shayi da sauransu.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Eh, yanda nake bayar da ra'ayi a aiki ko kuma za a iya cewa da turanci za a iya cewa opinion. Idan a wajen aiki ne yanda nake yi na ba da ra'ayina, shine ina duba ne na tsaye, nazari wane hanya ne mafi mafita akan abin da muke so nan kuma wane abu ne zai kawo ci gaba a aikinmu. So idan na tsani tunani na nazari na ga abin da yake shine mafita ga wajen aikinmu ko kuma tim ɗinmu, to zan ba da ra'ayin ganimuwa a kai.